Ina tambaya nawa wanne launin tawada nake amfani da shi? Eh, tawada dinnan dai launin tawada da nake amfani da shi kala kala ne. Kuma gaskiya in dai wai zan fara karanta muku launin tawada da nake amfani da shi, gaskiya ba zamu gama ba, ba zamu kwana ba. Amma dai bari dai in dan fara muku da guda ɗaya. Kaga tawada nawa shine tawada dinnan nake amfani da shi, shine tawada kaman irin kalan mutanen da nake amfani da su shine tawadan mutanen ƴan siyasa.

Eh, yanda nake haɗuwa da abokan ciniki shine kaga rayuwar yau da muka samu kan mu yau, rayuwa ta ci gaba. Abubuwa kala kala suna faruwa ta yanar gizo. So indai, yanda nake a, yande abokan ciniki ne gaskiya, indai za a sa kashi ne cikin kashi ɗari, kashi casa'in ya koma yanar gizo. So yanda nake yinsa ya haɗu da mutane, yanda nake yin haɗu da mutanen ciniki ta yanar gizo ne, harga Allah. Kuma a can nake samu, samu mutane kala kala daban daban abokan ciniki. Kuma kasuwar yanar gizo dinnan kuma abu, abu ne wanda yana taimaka ma mutane kaman na da. Mutanen da ne shine za ka ga mutum yana son ya siya abu, dole sai yayi tafiya ko wane. Amma yanzu yanda rayuwa yayi sauki yanzu, kana son abu ma kawai mutum zai haska maka ne kawai a yanar gizo. Kaman handle naka na WhatsApp ko Instagram ko YouTube. Haɗuwa da abokan ciniki gaskiya, harga Allah ta yanar gizo nake amfani, nake amfani da shi. Nake haɗuwa da abokan ciniki. Kuma gaskiya ya taimaka mun sosai sosai bisa ɗari, ɗari bisa ɗari abun ya taimaka mun sosai. Kuma ya sa na ci gaba ma rayuwa. Kuma ya sa na ci gaba ma kasuwanci. Kuma ya sa na ci gaba ma mutane gaba ɗaya.

Yanda muke aiki tare da kungiya shine kungiyan kala-kala ne. Aga kungiya muna da kungiyar polisawa, muna da kungiyar Civil Defense, muna da kungiyar Immigration, muna da kungiyan Hunters. Gasunan yanda muke aiki tare da kungiya shine haɗin kai ne kawai muke. Akwai wani irin kaman clearance haka da muke yi kowane wata uku uku. Har clearance dinnan, in zamuyi clearance dinnan zakaga ana haɗa mu da through polisawa, da Civil Defense, da su Immigration, da su Hunters. Har ga Allah kuma ka ga duk abun da aka ce kan ku hade yake kuma gaskiya Alhamdulillahi ana samun nasara. So abun da nake faɗa ake nan shine yanda muke aiki tare da kungiya shine na ɗaya muna haɗin kai ne akwai haɗin kai ko ba haka ba. A rayuwar na magaba, eh ma in babu, in babu haɗin kai abun bai zai yiwu ba ko, ko a gidan ka ma. In kai da matan ka ma da iyalinka indai babu haɗin kai gaskiya ba ku ci ma burin ku ba. Abun ma haɗin kai dinnan ya fara tun daga gida ne. Ka gane tun daga gida ake yi ta, tun daga gida ne mamuke fara haɗin kai dinnan. Aga indai akwai haɗin kai a wajen, a gidan ka ko ba wurin aiki ba ma. A gidan ka ma indai akwai aiki, haɗin kai zaka ga, zaku ci ma burin ku sosai. Shi yasa yana, inda kowa maganar da kuka faɗa wannan magana sai abun ya tuna mu. Na ɗaya shine duk kungiyar da zamu yi aiki da shi dole sai akwai haɗin kai. Kaga haɗin kai dinnan shine zai sa mu ci ma burin mu sosai, sosai, sosai. Mu sha, mu sha romon mu ko ba haka ba. Muyi, muyi baƙin mu, mu sha romon mu. Muna samun cigabawa. Abun da ya kawo haka dan saboda kan mu yana haɗe ne. In ba, inda kan mu baya haɗe da ba za mu ci ma burin mu sosai. Ba za mu ci ma burin mu ko a ina ne, ko ta wajen kungiya wajen aiki ko kungiyan ko a gida ko kai kamar ni haka dai. Har yau har gobe har indai akwai haɗin kai a komai ana samun nasara.

Eh kuna tambayana ya nake jin hayaniya? Kasan hayaniyan nan, in ku ce hayaniya in nan, hayaniya in nan kala kala ne. Ko ba haka ba? Amma hayaniya kuma yanda nake jin hayaniya. Hayaniya kuma abu ne wanda ba kowa bane yake son hayaniya. Ko ba haka ba? Hayaniya kuma yana sa mutum baya samu abin da yake so, ko wurin aiki ne ko a gida. Indai akwai hayaniya, ba haka mutum bazai samu natsuwa ba. To ka ga hayaniyan nan gaskiya, ga Allah don saboda, don saboda nitsantsen a wurin aiki ko nitsantse ko a samu nitsantse a wurin gida. Hayaniyan nan gaskiya yana ɓata al'amura sosai, yana ɓata al'amura sosai kuma yana sa mutum bazai cimma burinsa ba. To nikam a wajena kam hayaniya kan gaskiya abu ne wanda bana son hayaniya. Ina jin haya-- indai ina jin Shi yasa a wurin aiki na zaa ganshi wurin, wuri ne wanda zaa ganshi shiru yake. Kullum ko wane rana za ka ganshi wurin a niste yake. Wurin shiru ne to ba wurin hayaniya ba.

Eh, kuna tambaya, kuna tambaya na yaya dangantaka na da maƙwabta na yake. Dangantaka na da maƙwabta shine gaskiya abu ne na farin ciki wallahi harga Allah. Yau da kullum dai muna cikin farin ciki kuma akwai rufin asiri kuma Abu guda uku in nan, farin ciki, bayan farin ciki kuma akwai haɗin kai, bayan haɗin kai kuma akwai rufa asiri. To ka ga abu guda uku in nan, gaskiya maƙwabta na gaskiya abun da suke samu ke nan a wurina don saboda dangantaka na da su shine na ɗaya muna zaman amana ne. Bayan amana in kuma Bayan haka kuma gaskiya muna samun haɗin kai. Bayan haɗin kai ɗin kuma akwai, akwai haɗin kai kuma akwai rufin asiri. Kaga in dai akwai rufin asiri kuma gaskiya har ga Allah duk abun da kuke yi, duk abun da kuke yi za kaga zaku samu.

Eh tambaya na, tambayan shine kana, kana tambaya na ko ina son buɗe taga a ɗaki? Hmm ina son buɗe taga, taga a wurin aiki sosai, dan saboda a cikin daki din, a cikin daki din ya fi rufin asiri. Ko ba haka bane? Kuma duk abunda mutum gaskiya mukan, mun saba da shi dai, muna buɗe taga a wurin aiki, a aiki. Aikin din ya fi rifin asiri gaskiya.

Ah, kuna tambaya na ya dangantakar namu yake da shugaban aiki. Gaskiya dangantakar namu da shugaban aiki namu gaskiya abu ne kuma abun farin ciki ne sosai don saboda muna akwai haɗin kai kuma bayan haɗin kai kuma akwai girma. Ko ba haka ba? Inde babu haɗin kai bazamu samu abun da muke nema ba. Kuma shugaban aikinmu kuma gaskiya har ga Allah mutane ne wanda suna jin shawarin mutane daban-daban. Ko kai kai ne asalin yaro a wajen aiki. Gaskiya in ka zo da shawara gaskiya zasu baka kunne su saurare, su saurare ka. Mun gan gaskiya abu, abu ne mai daɗi kuma abu ne mai kyau don saboda akwai amana, bayan amana kuma akwai, akwai sadarwa. Bayan sadarwar nan kuma akwai zumunci. To gaskiya dangantakarmu dai ah da shugaban aikinmu gaskiya abu ne na farin ciki kuma abu ne mai daɗi kuma don saboda babu wai warewa ko ƙabilanci ko wani abu. Wurin aikinmu gaskiya bamu da ƙabilanci a wajen shugaban aikinmu. Basuda ƙabilanci wallahi. Ko kai, ko kai jini kake sha wallahi gaskiya akwai, akwai amana kuma akwai haɗin kai.

Ku na tambaya ko ina shan ruwan 'ya'yan itace? A'a, ina shan ruwan, ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai. Kai gaskiya. Duk wanda baya shan ruwan itace gaskiya baya more daɗi kan. Don abin da yasa nafaɗi haka dan sabo da. Kaga Din fiyo ne wanda na halitta ne Allah ne ya yi shi. So gaskiya, ni kan ina shan ruwan itace gaskiya 'ya'yan itace sosai kamar irin su ruwan itace kamar su gwanda, su mangwaro, su ayaba, su yalo, su gashi nan dai. 'Ya'yan itacen sosai suna da yawa gaskiya. Inde zamu ƙirga ne zamu iya kai, zamu iya kai sati ɗaya muna ƙirgawa. Zamu iya kai sati ɗaya muna ƙirga 'ya'yan itace. Gaskiya 'ya'yan itacen gaskiya nikam, ina shan 'ya'yan itace, ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai kuma yana ƙara mun lafiya. Abin da nake so yana ƙara mun kuma ina jin daɗin sa kuma asali kuma abune wanda kowa yana son shi.

Ehh, babban magana kenan, kuna tambaya na ko ina yin, ina iya yin iyo? Ehmana, ina iya yin iyo sosai ma, sosai ma ina iya yin iyo. Ko wane lokaci, na samu dai ina yi. Don Allah, ya girmace ina samu ina yi, ina samu gaskiya ko wane lokaci man ina yi. Saboda yau inna fa abu ne wanda halitta ne na Allah wanda, halitta ne na Allah wanda ba waye mutumin na kasa ba. Ko wane abu da yakamatu haka.